Gaskiya ni yanda nake ba da ra'ayin aiki saboda ni ma'aikata ne da ni gaskiya da dama. Saboda ni kaman yi waye, ni injiniya ne gaskiya. Ina bada kamfani ne da ni, ina bada ra'ayin aiki da dama. But in na zo na shirya ma'aikata na, na haɗa kansu, na haɗa kansu kowanne. Zan ce mai, idan wane kowane bangare zan je in same su, in ce ni ra'ayin aiki na, bana son kaza, bana son shaye-shaye a wurin aiki. Bana son kaza, bana son kaza, bana son kaza, bana son a yi bamu kaya. Duk wanda ya yi bamu kaya, to wallahi za'a biya kaya, za'a biya kuɗin kaya. Bana son duk wani abun da zai kai a kula mun a kayara, a kula mun saboda ni ina da ka'ida. Dole sai na bada ka'ida akan aikina saboda bayan da ra'ayi akan aiki, ni ra'ayi na akan aiki, in nai aiki ana biyana kullum. Ni ra'ayi na idan mutum ya mun aiki, take zan bashi kuɗinsa. Ba wai sai yaje ya dawo ba idan ya yi min aiki, ya tashi, aiki na zo na lissafa aiki, zan zo in ƙirga kuɗi ne in bashi kuɗinsa. Saboda duk lokacin da ka ɗauki wani aiki, wani aiki, wani mai ƙarfi, kana yana maka aikin ƙarfi, to kai ƙokari ka dinga biyan sa kuɗinsa yadda ya kamata. Ba wai ka dinga danne mai hakinsa ko kuma ka ringa rege mai kuɗinsa ba. Wai don ko baza ka iya biyan sa ko nani abu. Sai ga Allah ya jarrabe ka kan wannan aikin da kake yi, ka dawo ƙasa da shi, kuma yana gaba, shi yake baka aikin. Saboda ba ze? Duk lokacin da kuke gudanar da wani aiki, ƙai ƙoƙari ka ringa biyan mutane hakinsu, hakinsu akan wannan aikin da suke gudanarwa maka domin su samu nasara a wannan. Saboda duk lokacin da ake gudanar da wani aiki, ya kamata ace mutane su gane, su sani cewar duk lokacin da ake gudanar da wannan aiki, mutum su yi ƙokari suna biyan kuɗin aiki da lokacin da mutane suke masa aiki, wajen nuna cewar ƙwazon su da ƙwarewar su akan wurin biyan kuɗin aiki. Saboda ba wai kansa kawai, zaka ka mutum, ya ma aiki, ka hana yi kuɗi, ya maka aiki, ka hana yi kuɗi, ya maka aiki, ka hana kuɗi. Duk lokacin kuma da ya maka, kayan ka zai sata. A misali a ra'ayi a aiki, ni aiki na, in mutum ya man aiki zan ba shi kuɗinsa. Amma duk lokacin da mutum ya ma ka aiki ba ka ba shi kuɗi ba, to wannan kayan ka zai diba. Zai debi kayan ka ne tamkar sata ya yi. Zai bebi kayan ka ne ba sata ya yi ba sata ya yi. Saboda lokacin kai kuma ya kayi tunanin baka bashi kuɗin aiki ba ko ka tuce shi, to ka cuce shi, to ka cuce shi shima ya cuce ka. Ya debi kuɗin kayan aikin ka, ya debi kuɗin ka domin yaje ya gudanar da wani aikin sa da yake so saboda duk lokacin da aka ce ka hana wani ma'aikaci labira kuɗinsa, to shi kuma zai ƙoƙari yaga ya ɗauka ma kaya ko kuma ya sata ma kaya wurin nuna cewar tun da shima ba zaka ba sa kuɗinsa ba, ya sata ma kaya, shi ke nan kwa raba tsakiya. Allah dai ya tsare kayan ku dai. To duk lokacin da ake irin wannan gudanar da wannan aiki, ka yi ƙakari ka ringa cin halar ɗinka. Ba wai haram ba saboda haram ba abin da zata ƙara ma. Ni ra'ayi na a aiki, ina bada ra'ayi ne daidai yanda mutum zai iya. Idan kaga zaka yi, ka yi. Idan ba za ka iya ba, kawai zan ce to kawai ka hakura da wannan aiki. Saboda duk lokacin da aka ce ka ba da wani re action a kan wani aiki, in dai kaga ana ma wasa, to kai ka so. In dai kuma ana ma wasa, kai ka so. Saboda duk lokacin da aka ce ni ina bada kaya take nake bada kuɗi. Take mutum ya gama mun aiki zan ɗauko kuɗin in bashi. Amma ni ra'ayi na a aiki bana son wasa kuma bana son wasa kuma kirge nike yi a aiki, ba wai ka tsaya mun kana mun wasa ba. Kuma ko da da yanma kazo, ba wani ko da kuɗin wuni ne bazan ba ka ba yauwa saboda ni aiki na kawai wanda ka min aiki na kirga na lisafa, shi zan baka kuɗin ka ba tare da na cuce ka ba ko kuma ka cuce ni. Wanda baka mun aiki ba kuma babu yadda za'ayi a ce na ɗau kuɗi kuma wannan aikin kuma na ba ka ko kuma wani abu. Saboda aikin da ka yi shi zan baka kuɗin ka. Ba wai na zo na ƙara ma kuɗi ko kuma na ƙara ma kuɗi akan kuɗin da kake tunanin zaka samu ba. Saboda shi wannan tsarin aiki yana da kyau. Mutane su sani cewar duk lokacin da kake gudanar da wani aiki, ya kamata ace mutane sun sani cewar kamkar wannan aikin da kake gudanarwa, aiki ne mai nagarta, mai kyau wanda mutane za su halƙanta, za su ja hankalin mutane wajen nuna masu ƙwazo akan ƙwarewa da wannan aiki. Gaskiya ni ina bada ra'ayi a aiki saboda duk lokacin da aka ce ba ka da ra'ayi a aiki, ba ka bada ra'ayinka a aiki, to tabbas wannan aikin naka zai zama tamkar wasan yaro. Aikin nan naka zai faɗi ƙasa. Saboda duk lokacin da aka ce kana aiwatar da wani aiki ba ka ba da ra'ayi, wannan aikin naka zai faɗi ƙasa ne. In ya faɗi ƙasa kuma za ka sha wahala. Saboda duk lokacin da aka ce ka ba da aiki, yau ka ba da aiki, gobe ka ba da aiki, ba ka samu ra'ayi ba, ba ka da wani ra'ayi akan wannan aikin, to za ka sha wahala. Za ka sha matuƙar wahala. Saboda amma aka ce kana ba da ra'ayi, kana bada ra'ayi a wannan aiki, to in sha Allahu you are successful in the mission. Saboda duk lokacin da kace kana wannan haka, zakayi mission ɗinka zeyi successful. Amma ya kamata ace mutane sun sani, sun san wannan gurubu suna gudanarwa da wani aiki wanda zai ce ya ja hankalin mutane ka ringa bada ra'ayi a aiki. Ra'ayi a aiki yana da wani matuƙar amfani, ba kowane zai sani ba. Sai lokacin da aka ce ka dakule wannan aikin naka ya faɗi. Saboda duk lokacin da aka ba ka kwangila ko kuma za a ba kwangila, ka cire ra'ayin ka a kwangila. Idan kana kwangila, idan ka yi rabi, za a baka kuɗin aiki saboda ba yanda za'a yi kazo kasa kuɗin ka kuma a zo a hana ka kuɗin ka wancan. Idan ka fara aiki, za a ba ka advance. Idan ka yi rabi, za a ƙara ba ka advance. Za a raba kuɗin gida uku ne. Za'a baka kwata ka fara aiki, za'a baka rabi ka fara aiki idan ka kusan kammalawa, za a baka kwata. Idan ka kammala gabaki ɗaya, sai a cika ma kuɗin ka. To wannan abun yana da matuƙar amfani. Sai kace kai ra'ayinka a aiki kawai shine. Saboda duk lokacin da aka ce kana gudanar da wani aiki yakamata ace mutane sun sani cewar ka gudanar da aikin ka yanda yakamata ba yanda zaka shiga cikin mutane ba. Kuma ka yi a wani abu da bai kamata ba a ciki.

Am, gaskiya lokacin da na ke share ɗaki, ina share ɗaki da dama. Al'amurran da dama gaskiya. Duk lokacin da dare ya yi zan shiga ɗakina, ina buƙari ina share ɗaki, ina kulawa da wannan abubuwan da wani abu da zai shiga ɗakina ko wani abu. Duk wannan abubuwan ina koƙari ina sharewa gaskiya. Ina share ɗakina kamar sau biyar, sau takwas a rana gaskiya. Saboda bana so in ga datti. Wani ko duk wani datti kai ko sau nawa ma zan iya share ɗakina. Aa bana so na ga wani datti gaskiya a ɗakina ko wani abu, ina shara. In dai kuma na lokacin na fita ofis, na fita shago ko kuma na je ofis bana iya dai in share ɗaki. Na share da safe, na shirya da na fita aiki. Zan dan tattare kaya, in ƙara tattare duk abunda zan share in share, in na dawo ma hakan in na zauna. Ko zan wannan in zan fita ma hakan in dan share haka. Da daren zan kwanta in share. Ina yi sau uku yawwa in dai na fita wurin aiki. In ban fita ba haka saboda masu yara haka kokuma friend dina zasuzo zan ɗinga yin shara haka a kai a kai gaskiya. Kuma yana da kyau ace mutane sun gane wannan tsafta tana ɗaya daga cikin cukon addinin musulunci saboda ko mutane sun gane tsafta ɗannan gaskiya. Yanada matuƙar amfani, yana da matuƙar aiki wajen tsaftace muhalli gaskiya. Kuma ya kamata ace mutane sun gane domin su rinƙa tsaftace mahallinsu da wasu aika wanda. Ya kamata ace sunyi wannan aikin kokuma sun aiwatar da wannan aiki. Usman? Ya Yagarin, ya aike ciki?

Am, gaskiya ni lokacin da nake kona kullum ni lokacin da nake gara na yi aiki na, kuma wani wani responsibility na-na wani-wani kwana kullum gaskiya a lokacin akwai lokacin da nake night awaran aiki. Ina gudanad da wani aiki na night na security a wajen aiki to amma akwai lokaci akwai wani lokacin da ya masa ya ba kwana nake gaskiya. Lokacin da nake kwana ina kwana bana kwana ranar weekend kaman Asabar. Labadi. To lokacin ina aiki na ne saboda lokacin abokin aiki na ya karɓe ni yana kwana ina security gaskiya. Lokacin danje gadi da daddare. Anan lokacin to bana kwana gaskiya. Sai dai kaya koda nayi bacci sai dai in yi bacci da dare. Waran aikin da na gudanar da dadare a lokacin saboda wannan abin da na gudanar da wani aiki da na gudanar da lokacin saboda wannan abin yana da matuƙar amfani. Kona gudanad da wani aiki da nake gudanarwa a kan wani abu. Wanda zai sa wannan abin ya ja hankalin, ya ja hankali na waren nunacewar wannan aikin nakeyi nasan lokacin da dijire wannan aikin gadi na. Kokuma wani security ne wanda nakeyi noman da tallafa kai na taimaka kai na acikin halin da nake ciki. To dam gaskiya yana wannan ina kwana sau biyar kullum, sau biyar kullum ina kwana ina kuma aiki cikin aiki ina kasancewa kullum cikin aiki rarar weekend gaskiya wannan-wannan ranar weekend na asarar da Lahadi lokacin da nake wannan gudanarwar war aika na ne nan gaskiya. Amma. Yaushe kake kwana kullum? Wannan gaskiya lokacin da nake kwana kullum ina kwana ran Monday kullum wannan ran Monday ina kwana kullum gaskiya indai har ma tare da wata riga ce ajikina wadda tahanani bacci gaskiya. Naran Monday ina wannan ina martaba ranar Asabar ina kwana kullum ina kuma kwana kullum ranat Talata. Itama in dai har ba wani lalura bace kokuma wani abu kokuma wani ishu ya shige mini kokuma ya same ni. To shima wannan ina kwana gaskiya duddun ranan wannan na talata ɗin har laraba shima wannan ran laraba. Tun lokacin da akace ranar Laraba ne shima gaskiya ina samun lokaci na hutu wanda za a ce ina je na kwana da iyalina domin na samu kwanci yan hankali ko wani abu. Ita ma iyalina na taji daɗi domin na je na gamsadda ita a kan wasu abubuwan na alaƙa dai ta aure da wani abu wanda ya kamata kokuma wani abu wanda ya dace akan gudanad da shi gaskiya. To lokacin da akace yo ƙara gashi kana da aure ko kuma kana kullum wani gada da wani gadi dai to dole sai dai haƙuri saboda ba fa yadda za a ce ka bar iyalinka a ware ko kuma kace ka tafi wani ware ba tare daka ta sani ba ko wani abu wanda zai sa ace ka tafi wannan waren kana gudanar da wani aiki. Kuma kana chan ka bat ta da wani waye-waye to sauran wasu abubuwa ba tare da ka ta samu kula ba ko wani abu. Didda dai wannan ciwar wannan abin na daji ba daɗi kuma ba ta jiyo iri a wata wani abu. Wannan haka za tayi haka za ta yi haƙuri. Ta zona haka da daɗi raba da daɗi hakku lokacin da kuke kaiwa funice ka dundu mun ka kwana da ita kwana abu. Ton han wan matuƙar gaskiya nawa masu aure mama. Ke hakai wasu kuma wasu kuma wasu diddade ya zasu yi sina aiki ne kyau zaga wani san kuma su ɗan daga ba tare da an sani awaren aikin ba kuma surinka yin shiftin-shiftin wannan dai ga wane ya karɓi wane-wane yazo ya karɓi wane shikuma yajeya aiki da daddare. Kuma indai suna da yawa, a aikin hakan handa za, ace ace yakai mutum wani ɗaya aikin kwana kullum shi zai yi wannan aiki mai aure ko kaga bazai yiwa ba gaskiya. Dole akwai wani lokaci wanda ya ware kuma yarinƙa tafiya kokuma yaje yarinka huta da iyalinsa domin yayi samu shima gamsuwa da nasara da abin da yake so ya samu gaskiya domin yayi samu abin da yake so ya samu a tattare ga iyalinsa gaskiya. Kuma ya kamata a ce wannan abun ba. Yanada matakar anfa. Yanda sa bas so gaskiya saboda abune yana da matuƙar anfani tun lokacin da aka ce wannan abun kana gudanad da hi gaskiya. Abune wanda yana da matuƙar anfani duk lokacin da aka ce kana gudanar da wani aikin. Ya kamata a ce kuma dul lokacin da kana gudanar da wani aikin ba bu yadda da ka yi haka zakayi haƙuri ka jure da daɗi ba daɗi. Yure ka rinƙa aiwa tadda wannan aiki domin samun nutsu wa da kwanciyan hankali a lokacin da kake so ko. Wani abu diddadai ba tawaya ake samu diddadai ko wake samu sabon duba dai. Yana maula kai yi haƙuri dahi yi. Dacewar rayuwar tariga ta zama mase haƙuri. To amma wazu zaga sun ɗauki. Tamkar iyalansu ba kowa bane su yi suna kwana haƙuri wanda na sanin da kowai haƙuri haka kokuma baya zuwa ya gamsad da iyalinsa a kan lamari na aure ko nawani abu. To nan gaskiya ba daɗi ba na jin daɗi irin wannan abun saboda ba kyau gaskiya. Amma inda kana da aure ka je gamsan iyalinka yana da kyau a ce kaje kaima ka ɗauki responsibilin iyalinka domin kayi ka gamsad da ita da wani abu wadda za a ce wannan iyalinka ta ji daɗin wannan abu. Wani abu da taje ta hankanta kanta je duk wani aburge da mahawara dai ta aure gaskiya saboda gaskiya kullum ina kwana koi ran weekend ba na zuwa gida ko wani abu. Har weekend ɗin ma ina zuwa amma dai ba kullum ba ko yau she sai nai wata ma ban zoba domin na kwana saboda lokacin ba nida lafiya ba na iya fita kullum dole wannan indai ba lalura ba gaskiya ba ta hanani fita gaskiya ranar weekendin nan. Wani aiki kwana wanda ba danje nai aiki. Ce da nurba amma ina zuwa har aiki da zai kunyata inje nayi aika na, na gudanad da aikana yadda yakamata gaskiya a lokacin ɗaya kamata saboda wannan aikin saboda dashi na ke samu nake yi wa kai na tufafi nake kula da kai na nake kula da iyalai na da muhallina. To wani abu dai zai kamin wani ciwon kai a kwana biyu ba ba, azza nake ba basansa nake ba saboda ya kamata a ce ma mutane sun yawan kai wan ai.